Labarin iyalai, wato iyali wannan da muke gani abu ne wanda masu mutane ne wanda suke da muhimmanci a rayuwar mu. Muna kula da iyalen mu sosai, mukan biya musu buƙatunsu kuma mukan kula da lafiyarsu da tufafinsu. So iyalai mutane ne wanda ya zama mana dole mu kula dasu, sabida suna daga mutane masu muhimmanci a rayuwar mu.

Na fi amfani da launin baƙi. Baƙin tawada shine wanda yawanci nakan amfani da shi. Amma wani lokacin shuɗi, ina amfani da shuɗi, ina amfani da baƙi, ina amfani da ja. Amma yawanci na fi amfani da baƙi sabida rubutu-rubutu da wasu ayyuka.